Yanzu gawa yin nan? To a aika a siyo mana. Tunda dai kinsan dai dole sai an siyo amma ba ina nufin za a ɗumama mun da shi ba. Zan iya ci a haka kawai ba kome. Allah ya fi ki. Baba a siyo maka zoɓo. Allah ko? To kuma in ba a siyo ba mana haƙuri ne. Amma watakila ace a siyo ɗan. A siyo maka. Za a iya siyo mun guda ɗaya. Na am, na am ya wuyo. Na am wayo Allah. Wai me matar nan take so ne? Ku ba ta cokali. Je ki ɗauka, je ki ɗauka yarinyar na, je ki ɗauka.

Menene matsalar? Na'am? Je ki ɗauko cokalin ki. Da shi zamu ci abinci. Karki damu yarinya. Wayyo. Yanzu ina, ina kuɗin nan na jiya? A sayo min zoɓon na naira ɗari. To amin amma da wuya ma na tuna. To. Ina kuɗin? Tambaye shi, tambaye ta kai. Ki ba wane? Munabba, zaki sha? In an kawo? In san mu ki? To, to shikenan. Ai ita Munabba da kuke kallanta tana da hankali. Hankalin ta.

Na'am yarinya na. Waye? Wanene ya taɓa ki? Mm. In ka ansa ta ka facci maki ko? Inason, inason waye? Allah sarki yarinyana ashe majina ne ke damun ta. Waye yoo? Sorry ka ashade. Mm. Yanzu kin ji sauƙi? Muna bazan fasa maki. In aka kawo maki zoɓo, in aka kawo min zoɓo zan. In aka kawo min zoɓo zan san miki. Zaki sha? To bari in face miki hanci. Zaki sha? To kawo n'face miki yanzu. Hai, yauwa to kawo. Dukanku ba zan ba ku ba. Muna ba zan ba. Ko? Mm. Mm zan ba ki. Baba ɗaɗɗan haka ba mu ne.